Kiɗa dai salo-salo ne kuma kala-kala ne, kuma kiɗa an ƙirƙire shi ne domin nishaɗantarwa, ko wani abun baƙin ciki ko yaƙi da dai sauransu a da. To irin kiɗan da na fi so, na fi son irin kiɗan taushi. Domin kiɗan taushi yana sanyaya rai yana kuma ɗebe kewa kuma yakan tuno da wasu abubuwa da dama. To a takaice dai na fi son kiɗan taushi.

Kwamfuta na'ura ce da aka ƙirƙire ta domin amfani wanda takan taimakawa kamar ɗan adam. A ta wurin aikace-aikace kamar da ɗan adam ke taimakawa an ƙirƙire ta ne domin taimakawa ɗan adam musamman ta aikin da ya shafi aikin yau da kullum wadda ɗan adam zai yi misali na ƙididdiga, misali na rubuce-rubuce da dai sauransu. To na iya amfani da kwamfuta kuma ina amfani da kwamfuta saboda aikace-aikacena na studio ne, na office work ne da dai sauransu duk wani lokaci ma kuma na kan kallo ne ko buga gem duka da kwamfuta.

Hayaniya abu ne wanda yake faruwa wala alla in rai ya ɓaci, ko a wurin ƙwallo, ko a kasuwa, ko wurin taro na bukukuwa da sauransu, to ko kuma ma a tashar mota, duk a nan zaka iya samun hayaniya. To am, ah, hayaniya abu ne wanda a kowane lokaci yakan zama mun wani barazana na damuwa. Don in hayaniya tai yawa, to na kan ɗan shiga wani ɗan damuwa ko ɗan yanayi. To a dan haka, yadda nake jin hayaniya abu ne wanda ke damun saboda bayi da daɗi idan hayaniya ta yawo. Wani abu ma za kaji kanka hassarawa yake idan hayaniya ta yawa.

Toh shi bacci an yi shi ne ko kuma abu ne wanda yake zama hutu a wurin bawa. Don bacci makwanci, mahutin bawa ka samu dama ka kwanta, ka yi bacci za ka ji ka wasa kai, za ka ji ka tashi cikin ƙoshin lafiya. To na kan farka a bacci ya danganta. Wani zubin goma sha ɗaya har sha biyu, wani zubin ma bakwai ina iya farka. To ya danganta daga yanayin da na kwanta da kuma yanayin abin da ya tashe ni. Duk idan ya kasance to na kan farka bana da lokaci guda na farkawa kamar yadda bana da lokaci guda na kwanciya bacci.

Fanka abu ne wanda yake ba da iska. Abu ne wanda yake taimaka wa, ah ta wurin samun iska. To dan haka yana da gudu ɗaya, biyu, uku, huɗu. To ni, ah, na fi son, ah, gudu na farko domin ya fi gudu sosai.

Wasanni suna nan kala kala kuma wasanni an yi su ne wasu domin nishaɗan tarwa, wasu kuma domin ƙara lafiya. Musamman wasannin motsa jini. Sannan kuma akwai wasanni wanda akan yi su dan dariya da dai sauransu. To a wasanni dai, ina a wanda ake yi ne na motsa jini to na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Na fi son shi saboda duk a cikin wasanni ma ni a tunanina ko a ganina ya fi kowane wasanni ah wato taimakawa jiki saboda ko ina jikinka zai motsa kuma zaka samu ah wato ƙarin lafiya a shi.

To mai abu ne wanda ake amfani da shi. Akwai man shafawa, akwai man girki, akwai man mota, gasu nan dai mai dai kala kala. Akwai man gashi, akwai man da ke gyaran jiki da sauran su. To a nan in ana magana ne a man girki to na fi son manja. In kuma ana magana ne a man mota to suna da yawa kuma na fi amfani da, ah, fetur. In kuma na gashi ne ko na jiki na fi amfani da vaseline. To wa'ennan su ne kwance irin man da nake amfani da shi.

Kayayyaki dai ko kaya abu ne wanda ɗan adam ke amfani da shi domin suturta kanshi ko kuma rufe jikinsa da dai sauransu. To ni bana ƙirga kayayyaki, in tsaya in ƙidayar kayana ko kayayyakina gaskiya bana tsayawa in ƙidayar kayayyakina. To bani da wani adadi na zama domin ƙidayar kayayyaki.

To ita murya dai abu ne wanda kowane ɗan adam dai dai Allah ya halicce shi. Wani murya tana da ƙarfi, wani kuma ba tana da sanyi ko kuma wani murya a hankali take. To ni na murya zance tsaka tsaki ne ko a hankali. Da murya ta ba ta da girma, ba ta da kauri. Murya ta a hankali ne nake, dan duk magana ta ma wani lokaci a hankali nake yi shi.

To aa, tafiya dai abu ne wanda ɗan adam ke yin sa wala'allah zuwa aiki ko tafiya wani wuri da dai sauransu ko aikace-aikace. Wani lokacin kuma akan yi shi ne domin motsa jini. Wani na tafiya da sauri, wani na tafiya a hankali. To ni nakan yi tafiya da sauri ya danganta. In tafiya da sauri ta kama ni, ina yi musamman idan ina salon shu, ina sauri sosai. In kuma ba shi nake yi ba, to banci ka yin sauri bana ba tafiya a hankali.

To, a bayane abu ne masu matuƙar muhimmanci kuma abu ne wadda in suka faru akan adana su saboda a wata rana ya zama hujja ko kuma ya zama na wani abu matsala ya taso kana da abinda zaka bayyana. Nakan ajiye a kwafin bayanai na saboda akwai abinda dole sai ka ajiye kwafin bayanai idan ta taso, to da ita zaka yi amfani domin ganin cewa ka kuɓuta ko ka tsira.

To salad ko salati ganye ne wanda ake amfani da shi a ƙwaɗa ko a sa shi a girki da dai makamantansu. To ina cin salati ko salad sosai saboda ina son shi domin yana min amfani a cikin jiki. Saboda ko ba komai shi abu ne wanda yake narkar da abincin da ka ci kuma yana ƙara maka lafiya a cikin jikinka.

Tsafta dai na daga cikin, ah, cikon addini kamar yadda musulunci take kuma shara abu ne wanda, ah, yana daga cikin tsafta. To, ya, gidana ya danganta da yadda nake sharewa. Akan share gida sau uku, sau biyu, wanzubin sau huɗu, wanzubin sau biyar. Ya danganta da irin lokacin da ake cikin. Ana cikin lokacin hunturu, lokacin iska to za a iya share gida a rana sau biyar. In kuma lokacin wato rani ne ana iya share shi sau uku. Amma lokacin damuna ne saboda in damuna tayi nisa to bai ci a share sau biyu wani lokacin saboda babu iska, balantana ƙula ya shigo. To shara ko share gida ya danganta ne da yanayin da ciko kula na sharewa.

Abinci abu ne mai amfani ko matukar muhimmanci ga dukkan ɗan adam. Domin duk ɗan adam a rana in ya tashi sai ya ci abinci nawa aƙalla sau biyu ko sau uku a rana saboda samun lafiyan kansa. So in na tafi wurin aiki, ina kan ci abinci, ina kake cin abinci a wurin aiki? Na kan ci abinci a wurin aiki a cafeteria, wurin sayar da abinci na ofis wanda aka tanada ko kuma in sha hula a gindin mongoro na sai hura in sha. Wani lokaci ma na kamfita bakin gate ne in sai ɗanwake inda nake cin abinci kenan a wurin aiki.

Aikace aikace suna da yawa kuma kala kala ne musamman na gida. To aikin gida kullum dai wanda nake yi ko ake yi, akwai wanke wanke, akwai girki, akwai shara, akwai goge goge da dai sauransu. Ah wadannan sune aikin gida da nake yi kullum.

Magani abu ne wanda aka ƙirƙire shi ko kuma ake amfani da shi musamman idan mutum yana rashin lafiya domin kare kansa daga kamuwa da cuta ko kuma magance masa cutar da take damun sa. To, shan magani kullum ba abu bane mai kyau musamman indai ba kana da wani ciwo ba wanda kake so ka ga cewa ka yi maganin sa. To, ni a gaskiya bana shan magani kullum sai dai inda lallurar da zan sha mata magani.

Hula kala kala ne wadda ake amfani da shi. Akwai hulan sanyi, akwai hulan, ah hula da ake sakawa ƙube ko mu haɗa a banki ko safari. Akwai kuma hula dara da dai sauransu. To ina sanya hula musamman a irin su mu haɗa a banki, ƙube, dara da dai sauransu. Ina saka su indai har na saka dogayan kaya. Dan haka ina sanya hula.

To matsala wani abu ne wanda yake faruwa, a idon da wani abu. To kuma in har matsala ya faru ko matsaloli a aiki, to akan nemo hanya domin ganin an magance matsalolin da aka samu a wurin aiki. To nakan saurari ko kuma duba abin da ya faru da har aka samu matsalar sannan sai in yi nazari kuma sai in magance wannan matsalolin da aka samu a aiki. To yadda nake bi kenan domin ganin na magance matsaloli a aiki. Saboda idan abu ne da ya shafi mutum biyu ma nakan saurara. In kuma ni a kan kai na ne ya faru da ni to zan yi natsu ne in yi nazarin me ya kawo shi da kuma taya za a magance shi. In abin da ya kai ga in nemo shawara ne ma zan nemo shawara domin ganin na magance matsaloli a aiki.

Tabarau abu ne wanda ake amfani da shi a idanu domin na farko wadda in kana da matsalar ido zai taimaka maka. Wani kuma akansa kashi don kwalliya. To ya danganta, nakan sanya tabarau musamman idan lokacin iska ne nakan sanya shi saboda in na hau mashin in samu sauƙin iska sai kuma na karatu wanda ake amfani da shi. Shi ma nakan sanya domin karatu.

Tafarnuwa abune wanda ake amfani da shi, ah, wanda wasu sukan yi amfani da shi domin nima makansu lafiya musamman ga wanda sanyi yake damun. Wasu kuma sukan yi amfani da shi domin, ah, sa abinci daɗi to ina cin tafarnuwa.

Yanar gizo wuri ne wanda aka yi shi domin abubuwa da dama, ko bincike ko kuma, aa, akwai wurin adana abubuwa da dai sauransu. To a ban cika raba wurin da nake, eh kana raba wurin da ka ke a yanar gizo. Eh to ban cika ba gaskiya ya danganta ne lokaci lokaci shine nakan ma iya, a raba wuri a yanar gizo.

Aiki dai abu ne mai kyau kuma dole aiki bai yi wuwa ya danganta sai da wuri. Wurin aikin mu dai a gidan jarida ne ko kamfanin jarida ko gidan rediyo. Wuri ne kuma wanda yake cike da mutane domin wuri ne wanda kullum mutane ke kawo ziyara saboda wuri ne wanda ake taimakawa al'umma ta wurin ba su bayanai na abin da yake faruwa a ƙasa da yanki da dai sauran su.

To, yanayin ɗakin da na fi so? Aaa, na fi son ɗaki wanda aaa bai da girma sosai, wanda koya na sa kaya. Kayan ɗakin zai ɗauka ace kuma wuri dan fadi wanda dai aƙalla za ka iya yin sallah kuma inda mutane biyu uku za ku iya zama da su. To, yanayin ɗakin da na fi so ke nan.

Shi shaƙatawa abu ne na hutawa, inda za ka huta domin a ka samu sauƙi. To lokacin hutu dai akasari na kan kwanta ko na huta domin a wato na samu sassauci a jikina ko kuma makamancin haka.